Eh gaskiya ina son zama kusa da taga, saboda inna zauna a kusa da taga ina samun iska kuma iska yana ba ni sarari. Kuma ina zauna kusa da taga balle ma a ce maka ina zauna a mota. Ina ganin abubuwa da yawa ballin ana tafiya na zauna kusa da tagan mota. Na ka ga, na kan ga gidaje, na kan ga ƙauyuka, na kan ga garuwa da dama. Kuma ina gida ne na zauna kusa da taga na kan hanga abun da ke zuwa da abun da, aa, maƙwabta na suke yi.

Kana so ka san yadda nike koyan fasaha sabo? To bari ji in baka labarin yadda nike koyan fasaha sabo. Nakan koya sababbin fasaha ne daga waya, ko kwamfuta, ko kuma jarida, ko kuma television da dai sauransu. Amma mafi akasari na fi koyan sabon fasaha daga waya da kwamfuta. Balle ma yanzu da aka ƙirƙire abun da muke kira da AI, da shi za ka gani muke amfani ya sauƙaƙa mana rayuwa sosai wajen koyan fasahohi daban daban, sababbin fasahohi. So da shi muke amfani muke koya.

Wai ka ji wani wai tanbada wai kana shan ruwan 'ya'yan itace? Jibi ƙafa ina ɗan bahaushe ko ai. Dole in sha ruwan 'ya'yan itace ai, saboda da yawansu ana amfani dasu wurin magunguna kamar yanda na faɗa maka. Ana amfani da shi wurin magunguna kuma waɗansunsu suna da daɗi, suna da daɗi a baki. Ana amfani da su ana yin jus, ana yin abin sha dasu, mukan yi su zoɓo da sauransu da shi. Ana amfani da su ana sha. Gaskiya ruwan 'ya'yan itace fa abu ne mai daɗi sosai. Ba zan maka ƙarya ba kuma zan so ace duk wani matashi da yaro kai har ma da babba yana shan ruwan 'ya'yan itace saboda amfanin da suke da a jiki wurin gina jiki da ƙara wa mutum lafiya da ƙara wa mutum kuzari.